Ina yin tafiya zuwa wurare ta hanyoyi daban-daban. Idan ya kasance kamar irin zan je wuri wanda yake kusa da inda nake, to ina zuwa wurin wannan a ƙafa. Ina yin tafiyar wannan a ƙafa. Sannan kuma idan ya kasance inda zan je akwai, akwai tazara mai nisa daga inda nake zaune, ina hawa kan abin hawa kamar irin mashin haka, kamar irin mota. A da lokacin ina ɗan ƙaramin yaro, ina zuwa makaranta a ƙafa. Tun daga inda nake zuwa makarantar da nake, akwai tazara mai, mai matuƙar nisa tsakanin na da wannan makarantar. Saboda iyaye na sun kasance talakawa, babu kuɗin da za a iya ba ni wanda zan iya hawa abin hawa. Shi ya sa nake tafiya a ƙasa in je, hazduwa da dawowa. Wani lokacin ma a hanya ma idan ina tafiya, sai na dinga yi ina hutawa sosai. To hakan ne ya sa na ma goge ma da tafiya a ƙafa sosai. Lokacin da na ɗan fara girma da inda zan je kusan na ma kuso in yi tafiyar wannan a ƙafa. Sannan kuma da na ƙara jona a makaranta ta gaba, ita ma dai a lokacin ma dai babu kuɗin da za a iya hawa abin hawa yadda ake so. Sai dai in dinga tafiya a ƙafa. Amma yanzu cikin ikon Allah, alhamdulillah, na samu abin hawa. Kusan tafiyar da yake yi ina hawa ne kan abin hawa. Idan ya kasance daga nan kamar nan unguwar mu, ina so in je kamar irin su unguwar Fegi ko unguwar Santara, to ina hawa abin hawa kamar mashin sai in ci gaba da tafiya. Sannan kuma ina da mota, ina yin tafiya a kan mota. Idan ya kasance tafiyar da zan yi kamar irin Nissan Takai daga nan zuwa Katsina, kamar daga nan zuwa Zamfara, kamar daga nan zuwa Maiduguri, kamar daga nan zuwa Lagos, kamar daga nan zuwa Kaduna, kamar daga nan zuwa Abuja da dai sauran wurare masu nisa, to a irin wannan tafiyar ina hawa mota. Saboda ita wannan tafiyar ta fi ƙarfi in yi ta ne a kan abin hawa kamar irin, irin mashin haka. Dole sai dai ita wannan tafiyar a mota. Sannan kuma akwai wani lokaci na taɓa zuwa China lokacin zan yi odar kaya. To, ita wannan tafiyar amma jirgi, amma jirgi ma muka yi ta. Sannan na taɓa tafiya Indiya, ita ma tafiyar Indiya a jirgi aka yi ta. Sannan na taɓa zuwa Chan-- Egypt, ita ma lokacin zan je in amso wata odar takaya. Ita ma a jirgi muka yi wannan tafiyar. Ke sa na yi tafiya kala kala gaskiya. Kuma na je wurare daban-daban a kan ababen hawa daban-daban.

Ina yin amfani da wayata a kowace rana. Ina yin amfani da wayata kusan awa ashirin da huɗu a kowace rana saboda duk wasu abubuwa da nake yi masu amfani a cikin wayata nake yin su. Shi ya sa ya kasance wayata tana da matuƙar amfani a wurina. Kuma sannan ina yin amfani da ita a kowane irin lokaci don da ita ma nake wuni. Idan ka ga wayata ban yi amfani da ita ba to ka tabbata kamar irin barci zan yi. A dalilin yawan yin amfani da wayata da nake yi har ma na sa jadawalin lokuta wanda a kowane lokaci akwai abin da zanyi wanda wayata kamar irin irin da safe don na tashi da safe ina shiga zan yi «Maymin» na dukkan wasu mayimin wanda nake yi kamar na, na kirifto. Sannan irin kamar da rana haka ina yin «Airdrop farming» duka ba abun da ba na yi da wayata. Irin kamar bayan sallar Asar shi kuma lokacin ina yin kallo. Idan aka turo min fim kamar guda irin biyar haka ko da fina-finan duka kowanne yana da awa uku to ka ga ke nan dukansu zan kalle su wannan fina-finan. Idan muka lissafa awa uku su biyar to za mu ga cewa ya ba mu awa shabiyar. To wannan awa shabiyar ɗin dukanta ina yin ta ne ina yin amfani da wayata. Ina yin amfani da wayata akan wannan kallon da nake yi awa shabiyar. Shi kuma da dare, da dare kuma ina yin amfani ne da wayata idan ina so in yi kamar irin karatu haka. Ina yin amfani da ita ina yin karatu kama ina karanta littattafai na, na labarai na magabata da labarai na barkwanci da labarai na sauran abubuwa waɗanda suka shafi rayuwar duniya. Sannan ina yin amfani da wayata idan ina so in nemi kuɗi saboda kusan dai duka harkan ma ta samun kuɗi da nake yi mudai kamar a a waya muke yin ta gaskiya. Shi ya sa wayata ba ta fiya rabuwa a hannuna ba. Na kasance ma bana ma da caji a wayata to akwai abin da gare ni nasa caji. Wato macajin waya wanda shi kamar, shi ma kamar yana taimakawa idan wayar ka ta cajin ta ya ƙare sai ka yi amfani da, da shi ka juna ka wa wayarka ka caji saboda yawan amfani da ita da mutum yake yi. Sannan kuma a abun da nake yin amfani da ita a rana ina yin game na cikin waya. Wannan game ɗin ina yin shi ne shi ma kusan kowace rana. Shi kuma a kowace rana ina ware mai irin kamar awa biyu haka ko zuwa awa uku shi ma sai in bugu wannan gem ɗin na waya.

Eh tabbas ina sanya tunatarwa domin ayyuka saboda sanya tunatarwa a ayyuka yana da matuƙar mashimanci sosai. Saboda kamar halin mantuwa a matsayinmu na ƴan adam, idan ba ka sa abin tunatarwa ba yayin yin ayyuka to zai kasance kana yawan mance abin da ya kamata ka yi a daidai lokaci gada. Amma idan ka sa tunatarwa ta ayyuka to hakan zai yi matuƙar taimakonka wurin magance matsaloli na yawan mance abin da ya kamata ka yi a lokacin da ya dace. Yin hakan na da matuƙar mashimanci sosai. Shi ya sa nake sanya tunatarwa domin yin ayyukana na yau da kullum. Kamar yanzu yau da safe na sanya tunatarwa daidai ƙarfi takwas zan yi karatu. Kamar irin daidai ƙarfi tara ina so zan karya zan ci abinci. Kamar irin daidai ƙarfi goma ina so zan je unguwa. Duka wannan tunatarwar ta ayyuka ta abubuwan da zanyi. Ko da kama irin ina so in je kasuwa to ina sa tunatarwar wannan kamar yanzu sai in sa ƙarfi bakwai na safe daidai zan tashi zan tafi kasuwa. To idan babu wannan tunatarwar babu abun wannan tunatarwar to akwai matsala tabbas idan dai har ban sa wannan abin tunatarwar ba lokacin ma ya iya zuwa ya zo ya wuce ba sai dai da na sani ba. Ko kuma halin bacci ko kuma halin mantuwa. Shi ya sa sanya tunatarwa tana da matuƙar amfani sosai musamman ma idan ya kasance kana yin ayyuka na yau da kullum. Saboda kiɗi mutum ya kasance halitta ne mi yawan mance abubuwa amma idan kana sanya tunatarwa to tana rage ma wannan abubuwan da za ka inga mancewa abubuwa su dinga zaman ma kamar irin cikin sau ɗaya haka da dai sauransu. To wannan shi ne dalilin da ya sa nake amfani da tunatarwa kuma ku yanzu haka ina so in tashi kama irin ƙarfi shida ko da rabi to dole sai na sa wannan tunatarwar. Saboda ita dai ba ta mantuwa ba ta missing target da ka sanya wannan tunatarwa. Lokaci yanna yi yanna cikacik cib to da a tunatar da kai. Kai kuma dama kana da tsari a kan abin ka sani baɗi ko kuwa saboda idan lokaci ya yi kawai kaje ka tashi ka yi abin da ya kamata a daidai wannan lokaci. Wannan shine babban amfanin ita wato ainashin wannan tunatarwar.

Eh ina iya yin ihu amma ya danganta da wane kalan ihu sannan kuma a wane yanayi ne zan yi ihun. Idan in kasance na ga abun tsoro to ina iya yin ihu mai ƙarfi ko ihu mai ƙara. Domin mutanen da suke a kusa da ni su zo su cece ni ko su taimake ni. Sannan kuma ina iya yin ihu idan kamar irin na samu kuɗi haka to ina iya yin ihu wannan ihun shi kuma sai kasance kamar ihu ne na farin ciki ko kuma ihu na murna. To amma idan dai har ba haka ba to yana kasancewa kamar mu a wurin mu gaskiya ba mu fiye yin ihu ba haka in ba tare da kamar irin wani abu ya faru ba. Kuma in nayi ihun yana zuwa duk inda nake so. Kamar wani lokaci lokacin ina ƙaramin yaro babanmu ya taɓa zuwa da ni kasuwa. Lokacin daidai kasuwa kawai sai na ga wasu sun zo suna nema su mun wayo lokacin babana ya je yayi sallah ya dawo. Da suka zo suna nema suyi mini wayo sai na ce musu "kai, kai ku bari ku bari" sai suka ƙi bari. Kawai sai na hau musu ihu ɓarayi, ihu ɓarayi. Ko wa a wurin sai ya juyo, kai kai wannan yaron kai ne kake da wannan wayon? Kai ne kake da wannan murya? Na ce musu to ai ni wannan ba wani abu ne ba, bamma irin ɗaga murya ba ne ba sosai. Babana yana zuwa sai suka gaya masa suka ce kai baba ɗanka yana da wata baiwa gaskiya. To in dai har zai iya yin ihu a daidai inda ake so to me zai hana a samo mai loudspeaker ya din ga shela yana faɗakarwa ko kuma idan irin wani ya ɓata a sashi ya kira shi. Sai babana ya yi shawara ya ce to "ɗana ka ga dai an gaya mun dai kana da ihu sosai amma ban sani ba. Ba zan tabbatar ba har sai ka yi wannan ihun a gabana." Sai na ce mai to shikenan babana babu matsala. Kawai ana nan, ana nan sai wata ran muka ta fi gona da ni da babana mun tafi. Kawai sai babana ya yi tuntube a hanya, yayi tuntube a hanya ni kuma ban san yadda zan yi in iya taimakon shi ba. Kawai sai maƙwabtan gonanmu su kuma duka sun yi nisa da mu. Sai babana yake musu magana ba su ji ba. Sai na ce mai baba bari ka ji tawa kana ƙunkunto. Kawai na hau ƙuga ihu ina kiransu sunansu dukan su sai suka zo suka juyo. Daga nesa sosai nayi ihu sosai ina ihu azo a taimaki babana. To sai ga wannan mutanen sun zu-- sun, sun kawo ɗauki sosai to ban iya wannan ihun ba a daidai lokacin. Da ban san wane irin hali babana zai shiga ba.

Da farko dai shi bin ƙa'idojin aiki shine yi kamar nagarta ta kasancewar ka ma'aikaci. Ba ya yiwuwa ko kuma babu wata hanya mai kyau wadda za a ci mutum na bi ta ba tare da ya cika ƙa'idojin aiki ba. Saboda bin ƙa'idojin aiki yana da matuƙar muhimmanci sosai. Na taso ne a wurin mahaifina tare da yayansa ina kallon su, dukkansu ma'aikata ne. Ina kallon yadda suke cika ƙa'idojin aiki. Idan aka ce wa baba na yau za a fita aiki ƙarfe biyu, to baba na yana fita wurin aiki ƙarfe ɗaya da rabi. Yana ba da ragowar karin minti talatin don ya jira wannan sauran abokan aikin nashi su zo. Ni ma na ɗauko wannan ɗabi'a tawa a wurin baba na. Yadda lokacin da aka fara kira na interview ta ta farko da aka kira sai aka ce kowa ya zo ƙarfe ɗaya. A lokacin shi manajan ya sa ido a kan kowa yana can daga CCTV kamara yana kallon mu. Da aka ce kowa ya zo ƙarfe ɗaya ko sai manaja shi kuma yazo tun ƙarfe sha biyu saura sai ya zo wannan wurin yayi. To wannan yazo manaja yana kallon shi. Ni kuma lokacin da nayi amma ƙarfe shabiyu da minti takwas ina maganin na makara. Sai manaja ya lura kamar dama a dame nake, sai ya kalli wannan lokacin, sai ya girgiza kai. Mutane lokacin kuwa duk ba su zo ba. Muna zuwa kawai da za a faɗi sakamako na waɗanda suka ci. Duk da na san akwai wayanda na san sunfi ni kokari sosai. Amma saboda wannan cika ƙa'ida ta lokaci da nayi da wannan ragowar lokacin da na bari shi ya sa manaja ya ɗauke ni.